A'a ba ma yin wuta da itace. Da dai muna yin wuta da itace yanzu gaskiya an dena yin wuta da itace amma fiyi da gawayi, saboda gawayin ya ɗan fi saukin samu kuma ya ɗan fi saukin kuɗi. Amma itace sai dai idan ana da sha'ani to shine zaki ga ko zaka ga ana amfani da itace.